Yaya kake neman izinin hutu? Eh, shi izinin hutu ya danganta wane irin hutun ne. Akwai hutu wanda za ka nema wanda kake so a baka domin ka huta na jikinka idan baka da lafiya. Akwai kuma hutu wanda za ka nema idan ko za ka yi tafiya wadda za ka kwana biyu ba ka dawo ba. To idan wannan hutun ya same ka na doguwar tafiya, za ka nemo shugabanka ma'ana babban ka da ke wajen aiki. Za ka nemi, za ka rubuta takarda wadda za ta nuno wannan hutu yana da alaƙa da abu mai muhimmanci. Kamar in za ka je hutu na tsawon mako guda, za ka rubuta wa shugabanku takardar neman izinin hutu. Ka rubuta dalilai masu ƙwari waɗanda za su gamsar da shi waɗanda har zai iya barin ka, ka ɗauki wa'annan lokuta kafin ka dawo. Akwai kuma hutu na jiki kamar idan baka lafiya, za ka je asibiti a auna ka, a faɗa maka abin da ke damun ka. To! Idan ka tabbatar da abin da ke damun ka aka tabbatar da iya kwanaki nawa za ka iya ɗauka wajen wannan jinya. To nan ma za ka iya rubuta wa shugabanka na wajen aiki takardar neman izinin hutu. Kamar misali, idan ciwon zai ɗauke ka wata guda ko sati biyu haka, za ka nemo wannan izini ne daga gare shi domin rashin lafiyar ka ba za ta bari karin ga zuwa aiki akai-akai ba.

Me kake yi da ragowar abinci? Shi ragowar abinci ya danganta wane kala ne kuma da yaushe ne ka rage shi. Kamar musali, ka rage abinci da safe zai kama toh wuce na. To idan ta kama, bada wani madubba ka aje ka rage shi ba, heden anjima za ka ci to za ka aje shi ne anjima a lokacin da ka ga dama ka ci. Idan kuma da rana ne ka ci abinci ka koshi ka rage shi kuma wannan za ka iya ɗauka ka bawa wani mabukaci. Ko kuma idan ka rage shi ne domin ka je ka dawo ka ci, misali ka ci da ƙarfe biyu ka ƙoshi sai kuma ka rage ba ka cinye ba, to za ka iya aje shi zuwa la'asar ko da yamma ka dawo ka cinye shi. Kamar wasu magidanta namu, iyayenmu za ka ga kamar al'ada ne idan suka ci abinci ba su cinye duka sai sun rage. To wannan abincin da suka ci suka rage, za a bai wa yara shi su cinye ko kuma a bai wa almajirai. Wasu kuma idan suka ci abinci suka rage suna zubarwa ne. Wasu kuma suna ajiyewa ne kafin anjima, wani kafin wani, wani ya ƙara samuwar sai a ɗauke shi a ci. Amma mu ba mu cika cin abinci mu rage ba saboda rage abinci ya danganta. Idan sawowa kayi ka san ba za ka samu wanda zai fi ƙarfin cikinka ba, ka ga dole ka cinye duka. Idan kuma gida aka dafa ma shi da wahala a samu ka wanda zai fi ƙarfin cikinka a matsayinka na ɗan gida wanda ba mai gida ba, mai gida ne kawai ake samu abinci wanda an san ba zai iya cinye shi ba wanda har zai ci shi ya rage. Amma gamu yaran gida ba mu cika cin abinci mu rage shi ba saboda ba a samu na mai yawan da har za mu ci mu rage. Akwai kuma manya na waje su ma kamar ranar Sallah za su kawo abinci sosai su ci iya cin su kuma su rage. Kamar ranar bikin idin Sallah za a ci abinci a rage. To wannan abincin da aka ci aka rage ko dai anjima da rana a ƙara cin shi ko kuma a samu mabukata a basu su domin su ma su taya murnar wannan Sallah da aka yi.

Kana fisan shinkafa ko tuwo? Eh, da shinkafa dai da tuwo dakansu abinci ne kuma abin so ne a gare mu. Mu ɗan adam masu ci kenan. Amma ni kamar ni ba ƙauyene ne talaka ne, na saba da tuwo. A kullum da wahala rana ta fito har ta faɗi ba tare da a cewai na ci tuwo ba. Amma abin da na fi so shinkafa dalili shi ne, shi tuwo ya kasance abinci na ne na yau da kullum. To ko dan marmari kuwa ai zan so shinkafa sai dai kuma kash ita shinkafa tana da wani abu, nau'in cuta da ake danganta ta da shi na cewa wai shinkafa kayan basir. Ita shinkafa muna yawan son ta amma dan dai matsalar ta shine wannan basar ɗin. Shi kuma tuwo ya kasance kullum muna cin shi ba don sarranmu ba. Kamar misali shi tuwo idan aka ga an yi shi a gidan ka ya tabbata na cewa kai mutum ne mai matsakaicin ƙarfi ke nan. Idan mutum na da ƙarfi gidan shi ba a cika yin tuwoba saboda tuwo abinci ne na mutane masu matsakaita ƙarfi. Haka kuma ita shinkafa za ka ga mutum wancan ya fi ka ƙarfi amma kuma kai kullum ana yin shinkafa a gidan ka to ya danganta da ra'ayi. Wanda kake da damar yi shi zaka yi. Amma dai ni da tuwan da shinkafar kowane ina so. Shi tuwo ina son shi ne domin sabo da kuma saba wa kai. Na saba da cin tuwo kuma Allah kaɗai ya san ranar da zan iya cire shi. Kuma shi tuwo abinci ne wanda kullum za ka iya ci ba tare da ya gin sheka ba. Amma ko shinkafa ka ci yau ka ci gobe kucina uku za ka tabbatar da cewa eh wannan abar takin sheƙa. Shinkafa ina son ta ne domin sauyawa. Shi kuma tuwo kullum ina cin shi. Amma dai na fi son shinkafar saboda ita ce baƙon abinci a gare ni. Ita ce wani lokacin in ta juya ma zan iya yin sati ban samu na sata a bakina ba. Kuma in fi sati, duk da an ce shinkafa kayan basar. Tuwo shi kuma kullum ranar duniya ci uku da ake a rana ina yi mai ci biyu ko ci ɗaya.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Su takardun aiki wasu abubuwa ne da suka kasance masu muhimmancin gaske a gare ka kai ma'aikaci. Akwai takardun da idan ka yi wasa da su kamar ka yi wasa da aikinka ne, saboda su babu photocopy, babu lamination, ballantana idan ka ba ta su kace za ka iya zuwa ka gyara. Su takardun aiki ana samun waje ne keɓaɓɓe wanda killatacce ne, ba wane da wane za su iya ganin shi ba. Za ka same su ka saka su a ciki ka ɓoye su. Domin shi kula da aiki musamman ma ace aikin aiki ne wanda ya ka dogara da shi to kula da shi kamar kula da rayuwar ka ne. Ya kamata ka ba takardun aikin ka tsaro. Kamar misali takardun aikin soja, kana a matsayin ka na soja. Wa'anan takardu dole ka samu wani waje killatacce ka ba da su ka ɓoye su. Idan ka yi wasa da su za su iya ja ma matsala bayan an kore ka daga aiki. Za a iya yi maka mummunan hukuncin da tsakar shi ma har ka iya rasa rayuwar ka. Kaga kowa nan takardu ai dole ka kula da su. Ka samu waje ka ajiye su keɓaɓɓe inda ba kowa ke iya gani ba. Akwai kuma takardu kamar mu wanda mun gama makaranta babu aiki to mu ma mun samu waje keɓaɓɓe mai kyau wanda ba gara ba zago balle su samu matsala. Mun samu waje mun killace su saboda muna da burin kuma muna sa ran in sha Allahu a kwana a tashi za a nemi waɗannan takardu namu. Za suyi mana amfani kamar wajen aikin cike ayyukan nan da ake tayi kamar police, army, civil defence da dai sauransu. Shi ya sa muke samun keɓaɓɓen guri killatacce mai tsafta wanda mun san in sha Allahu in dai ba wani iko daga Allah ba, babu wata matsala da za ta samu waɗannan takardun. Zai mu sami wajen mu aje domin gaba ko da amfanin su zai zo. Kuma su takardun aiki abubuwa ne waɗanda aka ba muhimmanci sosai da sosai. Kamar su takardun aiki sun bambanta kala kala. Wane irin aiki ne a yanzun ko gadi za a ɗauke ka in ba ka da takardu ba za ka yi ba. Akwai takardun aiki waɗanda ana ce musu takardun aiki ne ta hanyar ba ka su daga makaranta. Akwai kuma takardun aiki waɗanda ana kiransu takardun aiki ta hanyar ba ka su wajen wannan aiki ko da ba ka yi makaranta ba. Amma mu dai muna ajiye takardun aikin mu killataccen waje keɓaɓɓen guri, guri mai kyau.

Wanne launin tawada kake amfani da shi? Eh, tawada dai launi-launi ne. Akwai launin fari, akwai launin baƙi, akwai launin ja, akwai kuma ɗorawa. To, kowanne tawada ana amfani da shi a yanayin abun da za a yi amfanin da shi a kai. Idan abu fari ne, za ka yi amfani da tawada launin baƙi ta yanda abun da ka rubuta zai fito da kyau ka iya karanta. Haka zalika, idan tawada ta kasance fara, to ba za ka iya rubuta, ba za ka iya amfani da ita akan farin abu ba. Sai dai ka yi amfani da ita a kan baƙin abu ta yanda abun zai fito daidai. Akwai kuma tawada wadda ko cikin menene za ka yi amfani da shi, lafiya lau zai fito da kyau. Saboda akwai launin tawadar da babu irin abun da za ka gani mai kalarta. Misali, akwai kamar ɗorawan, ɗaurawan tawada. Da wuya ka samu abin rubutu ɗorawa ko allon rubutu ɗorawa, sai dai ka samu mai ruwan ƙasa ko mai ratsin baƙi-baƙi da dai sauransu. To in ka samu irin wannan, ka ga ita wannan tawada ta zama ta ko mace ta ko wanne abun rubutu kenan. Idan kuma allo ne wanda ake rubutu, an fi amfani da tawada mai launin baƙi. Saboda shine za a wanke, za a, za a sa tsinke a ciki a dangwalo a riƙa rubutu da ita. Da ita ake rubutun allo. Kamar rubutun Kur'ani kenan wanda yara suke rubutawa, su wanke su haddace, mun fi amfani da tawada mai launin baƙi.

Kana iya tuƙin mota? Eh tabbas, zan iya tuƙin mota saboda Allah ya yo ni dan adam mai lafiya kuma cikakkar lafiya ta hanyar wannan tuƙin mota. Ita mota me aka fi so a wajen matuƙinta ana san abu biyu zuwa uku, ana san natsatse, mai hannu kuma mai ƙafafu. Idan ka kasance mai hannu mai ƙafafu, zaka iya juya control kai control ɗin steering ka da kowacce ƙafa. Haka idan ka kasance mai ƙafafu duka, za ka danna birki ka danna clutch da dai sauransu. Idan kuma ka kasance mai hankali, haka zalika sai abun ya zo maka dai-dai kenan. Amma dukda haka, mutum mai hannu ɗaya ma yakan iya tuƙa mota amma ba ta haya ba. Zaka gan shi shekadai cikin motar shi yana tuƙa abun shi. Ita tuƙin mota abu ne wanda ko kana da hannu kana da ƙafa sai ka kasance mai natsuwa. Idan ba ka kasance mai natsuwa ba, tuƙin mota ba zai yiwu gare ka ba. Zaka je kai ta samu matsala a hanya, ka kasa kauce ma wancan ko ka kalli wancan daga nesa, ka danna sosai in ba ka da natsuwa, ka je za ka ɓige shi. Amma idan kana da natsuwa kuma kana da wa'annan abubuwan da na lissafo, tuƙin mota zai yiwu gare ka. Misali ni, ina da kowane daga ciki kuma Allah ya hore min wannan hankali. Zan iya tuƙa mota a duk inda take, in kai ta wajen da ba'a yi tsammani ba. Amma sai na koya. Komi a duniya ɗan koyo ne. Idan ka koya Allah ya ba ka baiwa a kan shi sai ka ga cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba ka bai wa mutane mamaki. Ka je wajen da ba a yi tunani ba. Allah ya kai ka wajen da ba kai kanka ba, kai tunanin ka je ba.

Kana cin citta a abinci? Eh, ita citta ta kasance wani abu wanda kamar yakan ƙara maka lafiya ko kuma yakan sa wani sinadari mai daɗi a cikin abinci. Citta ba kowane ɗan adam ke son shi ba kamar masu ulcer. Tana sa ma mai ulcer wani abu ko ya ta taro mashi da ita ko kuma dai abun da dai ya danganci haka. Kuma ita citta ana yawan sa ta ne a cikin kunu ko kuma a cikin shayi. Amma dai mafi yawanci an fi daka yaji da ita. Ana haɗa yaji da citta a daka. Za ka ji dandanon yajin ya kai. Amma idan ka kasance kana da ulcer, wannan citta ba za ta ciye a abinci wajenka ba. Idan kuma ba ka da wannan matsala ta citta ulcer ko abun da ya danganci basir ko wani abu dai wanda wannan citta ba za ta zamo matsala gare ka ba, za ka iya cin shi da cittan sosai ba tare da wani fargaba ba. Ita citta wata abu ce wadda takan sa abu ya yi daɗi kamar in an daka yaji da ita, yajin zai yi daɗi ko kuma ka ji ƙamshi kamar in an haɗo kayan kunu, garin kunu da citta an daka, za ka ji wannan gari yana ƙamshi to amma kai shi in na matsalar take. Idan ka kasance mai ulcer, ba za ka so wannan citta a wannan abinci ba saboda za ta tayarma da ulcer. Amma ni ina cin abinci a citta, ina cin citta da abinci.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, shi siyan kaya a yanar gizo abu ne da ya danganta ga kai waye, kuma ya kake. Idan ka yarda da wannan siyayya ta kayan gi-- sayan kaya a yanar gizo, zaka iya saye. Amma dai ni bana saya saboda sau da yawa, siyayyar kaya a yanar gizo kaso tamanin ya zama kusan yaudara. To, abu ne zaka gan shi da kyan shi da lafiyar shi ya ba ka sha'awa a yanar gizo. Zaka tambayi farashi, za a faɗa ma, zaku yi ciniki ta yanar gizo. A turo akawun ka tura kuɗi a matsayin za a aiko maka da shi har gida a kowacce ƙasa kake. To, amma kash-- zaka, zaka iske an aiko ma da wannan abu. Zaka ga bai kai na garin wancan ba, kuma bai ma yi kama da wancan wanda ka saya ba. Misali, za ka sayi waya a yanar gizo. Za a ce ma ga sunanta ka gani dai kuma ga ƙwazanta ga kyanta ka gani. Amma za a yi ciniki da kai ka biya, sai a kawo ma waya wadda ba ta kai wannan kuɗi ba. Za a samu wata can bare, tsohon yayi, wadda ba ta kai ma rabin kuɗin taka ba a kawo ma. Haka ko magani. Zaka sayi magani a yanar gizo, ka tabbatar da ingancinsa amma in aka tashi kawo ma, sai a kawo ma wanda ko bai kai wannan yawa ba, ko kuma bai kai ingancin shi ba. Shi yasa shi siyan kaya a yanar gizo, ya danganta da yanayin waye kai, nawa ne arziƙinka kuma kai wa, ɗan wane, ɗan wane ƙasa ne. Idan kana da arziki da yawa dan ka sayi kaya a yanar gizo, ba su zo ta daidai ba ba wata matsala zaka shiga ba. Saboda adadin wa'annan kuɗin kayan aƙalla a rana kana iya kyautar su ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. To, kaga dan an yaudare ka ta yanar gizo a wannan kaya, ba damuwa bane. Amma kamar kai talaka, iya kuɗin ka sai ma da ka tara, sai da ka kwashi lokaci mai tsayi wajan tara waɗannan kuɗi, sannan ka tura kuma sannan a zo a yaudare ka. To, kaga idan ka ji labari, ba zaka yarda ta faru a kanka ba. Da ka ji wannan labari, an yaudari wane. Koda kana da shirin siya a yanar gizon, zaka fasa. Domin ita siyayya a yanar gizo abu ce kamar sayan biri a sama. Ga kuɗi dai an ba da ka ba mai kaya amma sakkowar shi ne ƙasa, shine aiki. Za a iya cutar ka ko a zalunce ka, a ba ka abun da bai kai na wanda ka saya quality ba. Kuma a ba ka abun da bai kai yawan wanda ka saya ba. Ni dai ban taɓa sayan kaya a yanar gizo ba kuma bana tunanin zan sayi kaya a yanar gizo, saboda ban yarda da ingancin siyayya a yanar gizo ba. Duk abun da yanar gizo ake talla shi, muna da su a kusa kusa inda zan taka. Zan hau mota in je in siyo da kaina ba tare da wani shakku ko shamaki ba. Zan sayo abuna, in buɗa, sai na tabbatar da qualityn sa, da garantinsa da kuma shi ɗin ne, kana in sayo. Idan ban tabbatar da shi bane ba, ko da mun fara ciniki, zan aje in sauya ra'ayi in ce wannan abu na fasa saye a bani kuɗina. Siyayyar, siyayyar yanar gizo kuwa, ka riga ka tura kuɗi an aiko ma da shi, ko da bai ma ba, babu yanda za ai ka maida shi. Shine kawai magana.

Wa ya ce ƙakkafa maka baya? Eh, shi kakkabe baya abu ne wanda ya zamanto wani irin yanayi kake, kuma a cikin wane lokaci ne. Akwai lokacin da ƙakkafa baya zai kama ka a cikin jama'a, wani kuma zai kama ka kai kaɗai. To idan wanda ya kama ka kai kaɗai ne, ya zama dole ka samu wani abun wanda zai isar maka daga farkon bayanka har zuwa inda hannun ƙafa zai iya kaiwa ba ka ƙakkafa. Idan kuma ya kama ka ne a cikin jama'a, kana iya ganin wannan zai taimaka maka to sai ka ba da wani ya ƙakkafa maka. Amma idan ya kama ka a lokacin kaɗaici, ka kasance kai kaɗai kuma wannan abu kamar misalai ƙaiƙayi ko shafa wani magani a can tsakiyan baya, to ka ga babu wani a lokacin sedai kai, sai ka samu dabarbarun da za ka yi domin ka ƙakkafa wannan baya naka. Idan kuma kana ganin ba ka iya wa kuma a lokacin kai kaɗai ne, akwai dabarun da ake yi idan magani za ka shafa a bayan, za ka iya amfani da bango ko tabarmar da kake kwanciya, ka riƙa duddurza wannan baya har ka samu ka cimma gaci. Ko da ƙaiƙayi ne ya kama ka, ba mai taimaka maka a bayan ka, za ka iya amfani da ko bango ko wani katako haka. Da dai sauran dabaru waɗanda kake ganin za su taimaka ma har ka cimma gaci wajen wannan ƙakkafa baya.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, shi ɗaura ƙulli ya danganta da wane irin ɗaurin ƙulli ne. Akwai ɗaurin ƙulli kamar ɗaura zariya ko kuma wata igiya a wani waje mai sauƙi. Idan mai sauƙi ne kuma ka kasance kai ƙarami, to za ka iya ɗaura ƙulli. Kowane iri ne idan ya zamanto a sauƙaƙe. Haka zalika idan ɗauri ya zamanto ba na yara ba, akwai ɗauri wanda sai ka koya, kamar ɗaura wani abun ko wani ƙulli a wani waje. Misali, za'a ɗaura igiya domin ayi amfani da ita wajen turke wani abu mai ƙarfi, mai hatsarin gaske. To wannan irin wannan ƙullin sai an samu waɗanda suka iya, masu ƙwarewa ta harkar sannan za'a yi wannan ɗaurin ƙulli. Amma idan ko aka samu kai wanda ba ka ƙware ba kuma ba ka da karatu akan wannan ƙulli ko da ka ɗaura wannan ƙullin, za'a iya samun matsala. Akwai wani ƙulli da ake ɗaurewa wajen amfani, ake amfani da shi wajen ɗaure wata igiya domin ta katange ko wani ruwa ko wata katanga da dai sauransu. To idan ba ka da ilimi akan irin wannan ɗauri ko, ko ba ka da karatu a kan shi ko ba ka taɓa yi ba ko ba ka saba ba, tabbas wannan ƙulli za'a samu matsala. Akwai kuma ɗaurin ƙulli wanda na igiya ne kamar wajen shanu. To shi ma wannan kowa zai iya yi, ƙaramin yaro ma yana yi. Amma duk da kowa na iya yi, idan ka kasance ba ka taɓa yi ba, za'a iya samun matsala. Za ka ɗaura dabba daga baya ta kwance ta tafi. Haka akwai irin ɗauri wanda ake ma ɗan adam kamar mai laifi. Akwai ƙulli wanda za'a sa igiya a ɗaure shi idan ya yi laifi. To irin wannan ɗaurin shi ma sai waɗanda suka iya, suka karanci abin suke iya yin wannan ɗauri. Amma idan ba ka karanci wannan ƙulli ba, babu yanda za'a yi ka iya ɗaure mai laifi da igiya kuma har a ce bai kwance ba. Akwai ɗauri kala kala waɗanda ake yi amma mu waɗanda muka iya daban ne.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Eh, duka cikin wannan kayayyakin babu wanda ba masu. Ko wane akwai muhimmancinsa a jikin ɗan adam. Musamman kayan zaki, shi zaki abu ne wanda baki yake son tastin na shi kamar a koko ko a fura ko a kunu haka ko kuma dai wasu abubuwan da yawa kamar a shayi. Idan babu zaz, babu zaki kamar gishiri ko suga a ciki idan babu gishiri a cikin wannan za ka ji abin bai da daɗi. Haka za lika shi ma gishiri duk yadda abinci ya kai daɗi. Idan babu gishiri a ciki to za ka ji abincin ɗan daɗi gare shi. Kuma shi gishiri didda yana da wani nau'in cuta da ke jiki, jikin shi yana samu ɗan adam shi. Za ka ga idan mutum ya kwana biyu yana yawan shan gishiri zai iya samuwa da wani abin a jikin shi kamar kasala ko rashin iya balance a jikin shi. Za ka ga jikin shi babu balance haka kamar yawan shan gishiri ke damun. Shi kuma kamar zaki kamar su kayan alawa da sauransu dai ba kowa yake son su ba saboda waɗannan abubuwan suna sa mutum ƙiba. Kuma ita ƙiba ba kowace kala ba ce ake so a jikin ɗan adam. Akwai ƙiba da idan tema yawa za ka ga kai kanka ayyuka wahala suke maka. Motsa jikin ka yana ma wahala, jikin ka ya riga ya yi nauyi saboda ka sha wa'annan kayan zaki. Ka yi nauyi da yawa ka ga dole ka guje ma shan kayan zaki. Shi kuma gishiri in ka yawaita shan shi za ka ga ko cuta ce. Za a ce in ka je asibiti za a ce ka rage shan gishiri ko kayan haka dai kayan zaki. Ko wane yana da muhimmancin shi. Ko wane muna son mu sha shi a tafarnin shi. Shi zaki kamar muna son shi ne a cikin suga haka. Suga muna son ta kamar cikin koko, kamar kunu, kamar fura haka. Shi kuma gishiri kamar cikin miya ko cikin abinci dai amma ba a ko da yaushe ba saboda ko wane daga cikinsu yana da ƴar matsala kaɗan. Didda dai yana gyara abinci amma yana da ƴar matsala kalarta shi. A ko da yaushe kuma ko wane daga ciki muna son su. Ko wane da muhimmancin shi.

Yaya kake jagorantar mutane? Eh, shi jagoranci a cikin al'umma abu ne wanda ya kasance kamar nauyi ne gare ka. Kuma wannan jagoranci, ba'a cika bayarwa ga kowane mutum gama-gari ba. Ana tsaya wa a duba, nagartacce, marar san abun duniya, mai san jama'a wanda ya iya, mu'amalantar mutane wanda zai iya magana a cikin ko waɗanne kalar jama'a, Irin waɗannan ne aka fi so, su jagoranci mutane. Amma, kamar yanzun, shi jagoranci wani nauyi ne wanda Allah yake ɗora wa bawa, ko da baya so, idan Allah ya ɗora mashi, babu yanda za'a yi. Za'a naɗa ka wakilin anguwarku, ko wakilin gidanka, Allah ne ya ɗora ka. Za ka yi aure misali, ka auri mata, ka hayayyafa, ka ga dole a gidan, kai ne jagora. To ta hanyar yadda za ka jagoranci wa'annan mutanen, iyalin ka shine, Matarka dai da 'ya'yanka, ci da sha a kullum, ya wajabta a kan ka, nauyi ne nasu a kan ka, saboda kai ka auro kuma kai ka haifo. Haka zali ka, rashin lafiya ma, wannan nauyi ne a kan ka, wanda ya zamo maka wajibi ka ga ka sauke. Da kuma ilmantarwa, ilmantar da su, ta ilim-ilmantarwa, hanyar boko da Arabi. Su sami ilimin zamani da na boko. Wannan in kai shi ne ya tabbatar da, ka jagoranci mutanen gidanka, iyalin ka ke nan. Ba tare da ka toye ma wannan haƙƙi ba, ko ka cutar da wannan. Shi kuma jagorantar mutane kamar na waje, jagoranci ne za'a ba ka a anguwarku, Ku kusan ɗari ne, a ware ka kai kaɗai, ganin ka iya mu'amala da mutane, kuma ba ka da cin amana. Za ka iya mu'amala da kowa. Za'a iya, wakilta ka ka jagorance su, kamar in za ku je, wajen wani babba ko wani shugaba na yankin ku. Za ku ja-za ka jagoranci wa'annan mutanen. In kun je kuma kai da ka jagorance su, kai za ka wakilce su. Kafin ku je za ka tsaya ka ji kukan kowa, koken kowa, damuwar kowa da matsalar kowa. Ta yanda idan ka je, maimakon a ce, wannan ya yi magana, wannan ya yi magana sai a ce kai kaɗai, kai ne jagora, kai za ka wakilci wa'annan mutane. Kuma haka kamar wajen sallah, shi ma sallah jagoranci ne. Kamar mutum goma za su zo za su yi jam'i. To kai wannan da aka yarda da kai, kai da aka wakilta, kai za ka zama jagoran wannan sallah. Ta yanda, an san kana da ilimi kuma kana da natsuwa, ga zuciyar ka tsar ka Haka, za ka iya jagorantar masa'an mutane, saboda an san in sha Allahu ana kyautata maka zatan, ba za'a samu matsala daga gare ka ba. Akwai kuma jagoranci kamar na zuwa makaranta haka kamar jagoranci a makaranta. Shi ma wannan, za ka je aji shidda, a matsayin ka na ɗan aji shidda. Ƙwazon ka, ilimin ka da biyayyar ka ga malamai, shi zai sa su ba ka jagora, domin ka jagoranci ɗalibai. Kaɗai ka zama ɗaya daga cikin manyan, manyan ɗaliban su, wanda za su ka jagoranci wasu ɗaliban kamar a assembly haka ko a wajen watan, wata musabaha, da dai sauransu.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Eh, kowane akwai wajen da amfanin shi yake. Akwai wajen da dole sai ka hau shi, ko kana so ko ba ka so. Kamar matakala, ita matakala wata abu ce wadda example kamar za ka hau saman abu ko da ba ka son hawan wannan matakala, dole ka taka wannan matakala kaji ka yo abin da zaka yo a sama. Haka zalika, shi kuma lift shi ma wani abu ne wanda taka shi ake amma ba kowa ba. Waje waje ne matakala ta fi yawa a munan wajajen mu, musamman mu kauyuka. Mun fi amfani da matakala ba lift ba. To ita matakalar kala kala ce. Akwai wadda za ka ganta mai santsi, akwai wata siminti wadda ake sama tiles, akwai ta ƙasa kuma wadda ko shafe ta ba a yi wadda ba ta, ba damun ta ja san san tsi ya ja ka ya kayar da kai. Ita kuma wannan wadda take da ƙasa, ita diddare burabura ce ba mai kyau ba ce mun fi son hawanta saboda ko ba daɗi ba za ta kayar da mu ba idan muna sa manta ba mu da ko kwanto a kai. Amma ita na siminti ko na tiles, akwai abubuwa takalma kala kala da muke sawa. Idan muka hau wannan matakalai da wa'annan ka takalma ko masu santsi, za ya iya karar da mu har ma mu ji ciwo idan ya kayar da mu in mun hau saman shi kenan. Amma mu dai mun fi son hawan matakala saboda ita ce muka fi amfani da ita, ita ce gare mu a yankunan mu.

Yaya kake zubar da shara? Ita shara wata abu ce wadda kamar ta zamanto bola za ta zama disease a cikin al'umma. To kuma sharar kala kala ce. Akwai sharar cikin gida wadda za ka tattaro wannan takardar da wannan yayin, da wannan ka zo ka zubar. To wannan dan ka zubar cikin al'umma inda al'umma suke wucewa ba zai zamanto matsala ba. Akwai kuma shara wacce ta bola haka kamar bayan gari ka shike nan ko kwata abu dai mai wari da yadanganci haka. To ita wannan ana zuba ta ne chan nesa da gari saboda kada ko warinta ko wani abu dai ya cutar da al'umma masu wucewa tagun. Akwai kuma shara haka kamar ta abar rake. Akwai shara kala kala dai wa an da sharrurrukan suna da yawa. Wata za ka ga a ƙofar gida ma ake zubar da ita, wata kuma a juji, wata kuma a bawa a bola, wata kuma ba ma babu ma wajen zubar da ita ko'ina ta kama zubarwa ake. Kamar lejjoji haka a ko'ina inde leda ce an san shara ce to amma me? Yana yin bata cutar da kowa kuma ba wari gare ta ba, ita wannan ko'ina za a iya zubar da ita. Akwai kuma shara wadda bayan gari ce wannan. Ka ga kamar su wannan abun da ake saye ana sa ma yara a mazaunansu in sun yi kashi kamar su gasunnan dai da sauransu ana sa su ne a bola jijji kenan. Wasu kuma ana kai su bayan gari can a zubar yadda ba za su ba warinsu ba zai cutar da al'umma ba.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh sosai ma kuwa. Ita ƙwayar cuta ita ce ake kira da virus. Kuma wannan ƙwayar cuta tana shiga waya ne kamar idan ka je ka ba da kwamfiyuta amma ka turi ko kuma ka yi turi da wata wayar tsakanin zanda da zanda. To, tayan da za ka kare wayarka daga shiga ƙwayar cuta shine za kullum a duk lokacin da aka yi maka turi, za ka zo ka bincike abubuwan da aka tura maka. Za ka bi duk wani folder da ke cikin fayil ɗin ka, ka yi ciki. Duk wane abu wanda ka san ba kai ka tura shi ba, za ka goge shi. Haka za lika ka gwaji barin bluetooth ɗin ka a buɗe ko WiFi naka a buɗe ko hotspot naka a buɗe. Saboda waɗannan ma hanyoyi ne waɗanda ƙwayar cuta za ta iya shiga ta wayarka ba tare da ka sani ba. Akwai kuma wasu abubuwa da yawa waɗanda kai kake tura su, to amma da zaran sun shigo wayarka za ka ga sun juye sun koma ƙwayar cuta. To, ta yanda za ka kare wayarka daga ƙwayar cuta kenan? Idan ka yo turi, ka bi wan by wan duk wata folder da ke cikin wayarka ka duba ka ga. Idan abin da aka turo ma ne mai muhimmanci sai ka bar shi. Idan kuma ba shi ba ne, sai ka bincike mene ne sai ka goge. Saboda ita ƙwayar cuta za ta cutar da wayanka, za ta riƙa sa ta hook, za ta riƙa sa ta tana yi ta daukewa. Za ka ga kana aiki dai ta ba ta sauri ko kuma ƙwayar cutar idan mai nauyi ne, za ta bi ta kananne ye ma memorin waya ba ka sa kome ba kaga ya cika.

Wane launi idanunku suke? Idanu launin idanuwanmu kala-kala ne, daban-daban. Akwai ido mai fari da baƙi. Akwai ido kuma wanda za ka ga shi iya farin ne kamar idon horo. Akwai kuma wani launi wanda za ka ga akwai farin amma kuma na tsakiyan ba baƙi bane ba, yana da wani kala-kala. Kuma idonka duk da yana da fari da baƙi, idan ka kwana biyu haka kana aikin ƙura, kana yawan shiga cikin ƙura haka, idonka zai iya sauyawa daga wannan farin farifal zai koma me farifari da jajjajajja. Shi wannan jan jinin idon ne ya fara tasowa sama. Shi kuma wannan farin dama asali akwai shi, to za ka ga farin yaɗin dishe jan ya taso. Jijiyoyin idonka sun yi sama idan kana yawan shiga cikin wannan ƙura ko hayaniya haka ko kuma wannan hakki ya faɗa ma, wannan haka ya faɗa ma. A kwana a tashi idonka wannan farin zai rage haske ya koma dufuduhu. Shi kuma wannan baƙi ba a taɓa gane ya sauya ko bai sauya ba. Kuma shi baƙin ido shi ne yake ganin kome. Shi kuma wannan farin yana yin kariya, yana kwalliya ne da shi. Wasu kuma za ka ga idanunsu ga sunan su ba fari ba, ba baƙi ba kuma ba ja ba. Halartar Allah ne haka, kamar su dabbobi. Dabbobi idonsu iya baƙi ne kawai babu wannan farin a ciki. Wasu ƙwarin ma haka. Amma mu mutane kalar launin idanunmu fari ne da baƙi a tsakiya.

Sau nawa kake yanke farce? Eh, yanke farce abu ne wanda ya banbanta. A mako zan iya yanke farce sau biyu, wani makon kuma sau ɗaya. Wani lokacin kuma zan iya yin wata. A cikin wata ɗaya zan iya yanke shi sau uku. Ya danganta ga yanayin fitowarsa. Shi farce fitowarsa ba wai lokaci zuwa lokaci ba ne. Ko da yaushe farce zai iya fito ma. Hakazalika kuma idan ya fito ka yanke sau ɗaya, idan ka yanke shi da kyau, ya yanku sosai ba a rage komi ba, to wannan za ka iya mako guda ba tare da ka sake yankewa ba. Idan kuma an samu yar tangarda wajen yankewas kamar an yi ma yankan sauri sauri, an yanke raba da rabi ba a yanke shi duka ba, to wannan a mako za ka yanke farce sau biyu kenan. Hakazalika idan lokacin aiki ne, ana yawan aiki ba dare ba rana. Wani lokacin ma ba ta yanka farcen kake ba. Za ka iya wuce mako ma ba ka yanke ba. Misali kamar lokacin aikin gona. Yau ka tafi gona da safe ka dawo da yamma ba ta yanke farce kake ba. Gobe ma ka tafi da safe ka dawo da yamma. Ka jera sati guda kana tafiya gona da safe sai da yamma kake dawowa. Ka ga ba za ka tsaya don yanke farce ba. Amma idan lokacin zama haka nan ne, ko da yaushe kana zanna a banza, to hankalin ka ma sai ya fi kawo ma, eh wannan farce ya fito saboda haka dole zan yanke shi. To a irin wannan lokacin za ka iya yanke farce sau biyu, sau uku a mako guda.

Nawa ruwa kake sha kullum? Eh, shan ruwa kullum ya danganta ga yanayin wizat da muke ciki. Kamar yanzu lokacin sanyi ana iska sosai. Yanzu ka ji makoshinka ya bushe, za ka sha ruwa a rana kamar sau goma. Haka lokacin zafi, idan muna lokacin zafi za ka ji gummi ya takura maka a koda yaushe kana cikin zufa. To a wannan lokacin da ka waiwayo za ka samu ruwa ka sha saboda shi shan ruwa a lokacin zafi taimako ne ga lafiyarka. Idan ma ba ka sha ba na jikinka ƙone wa yake. In ba ka sha na ɗabakinka ba, za ka sha na asibiti wanda za a je a ƙarama idan ruwan jikinka ya ja. Haka za lika duk da muna lokacin sanyi. Idan muna aiki, aiki wanda ake gajiya haka wanda shi ma za ka riƙa zufa. Dole za ka riƙa neman ruwa kusa da kai kana ajewa. Ta yanda da ka ji ƙishi za ka ɗauki wannan ruwa ka sha ba tare da wani matsala ba. Haka za lika idan muna lokacin damina. Shi kuma wannan lokaci ne wanda ruwa ma ba son shan shi ake ba. Wani lokacin sanyi, wani lokacin zafi. Ko da rana ka ji, ka ji, ka ji sanyi ana zafi da yamma kuma idan an yi ruwa ka ji sanyi. To irin wannan lokacin na damuna ba mu fiye shan ruwa ba. Amma dai kamar yanzu lokacin sanyi a rana za mu iya shan ruwa sau biyar, sau shidda ko ƙasa da haka.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo. Shi rediyo abu ne wanda hanya ce ta sadarwa ga mutane daban-daban. Rediyo yana da muhimmancin sauraro, musamman ma ga mutanen da suke a cikin ƙauyuka na karkara waɗanda basa da ilimin boko. Balle in har sun ga abu a wayan su, su tabbatar da cewa wannan abu ne mai mahimmanci ko ba mai mahimmanci ba ne. Wani ma bai iya karatun ba amma ta hanyar rediyo zai ji duk abin da ƙasar shi take ciki. Zai ji abubuwan da gwamnatin shi za ta yi. Zai ji wasu abubuwa da aka yi a ƙasar shi masu kyau ko marassa kyau. Misali, idan za a yi zaɓe a ƙasa kana ƙauye. Idan ba ka da wayar da za ka riƙa duba BBC babu ta wata hanyar da za ka ji ko ka sani cewa gwamnatin ku ga ayyukan da take da burin yi maku idan kun zaɓe ta taci zaɓe. Sai dai idan wani ya je wa na nesa ya ba ka labari kuma an ce zuwa da kai ya fi aike. Shi yasa wannan rediyo yake taimaka mana sosai wajen sanin abubuwan da suke tafiya a ƙasa. Musamman mu da ba manyan wayoyi ne da mu wasunmu ba su da manyan wayoyin da za su ji wannan labarai balle su karanta. Ko da sun iya karatun bai zama dole wannan labarai ya zo musu ba. Amma ta hanyar sauraron rediyo za ka san duk abin da ƙasarka take ciki da ma har da ma ƙasar da ba taka ba. Za ka ji abubuwan waje dake faruwa a waje ba iya na ƙasarka ba. Muna sauraron rediyo saboda hakan yana kawo mana ci gaba sosai a rayuwar mu.

Kana zuwa wurare da wuri ko sai daga baya? Eh tabbas ina zuwa wurare da wuri. Su wuraren sun kasa daban-daban. Akwai gurin neman abinci kamar wajen aiki, akwai wajen kamar kasuwa, akwai wajen kamar taruwa ka ko wajen ziyara. Amma dukkan wani waje da ya dace kasan yana da muhimmanci ya kamata dole ka je shi da wuri. Saboda idan ba ka je da wuri ba zai zamanto kamar an yi ba ka. Misali kamar zuwa makaranta. Ita makaranta dole wuri ne wanda dole lokaci gare shi. Wanda za ka tafi ƙarfe takwas zuwa ƙarfe biyu an tashi. Kaka kamar wannan wajen ya zama wajibi ka tafi da wuri. Haka ma ita ma gona. Gona wani wuri ne wanda ya zama dole ka je da wuri kuma ka dawo da wuri. Saboda idan rana ta yi kowane irin aiki ne za ka ji shi ba daɗi. Haka kasuwa, kasuwa akwai ta safe akwai ta yamma. Ta wannan ta safe ita ce za ka samu ko ka tafi da wuri. Saboda ko da za ka samu kwastomominka waɗanda za su ma kasuwanci za ka ƙaru da su za suyi saye a wajenka. Idan ba ka je da wuri ba ka ga za ka rasa wannan cinikayya. Haka za lika kamar ofishi. Shi ma ofishi idan ka je da wuri za ka ga muhimmancin hakan. Za ka samu ayuka da yawa waɗanda za ka yi kafin lokaci ya ƙure. Haka za lika wurare dai da yawa inda idan ka je da wuri za ka cimma nasara kafin rana ta fito. Sannan a samu wasu daga baya sun zo. Shi zuwa wurare da wuri yana da mahimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Saboda ko da wane abu ne kai da ka je da wuri za ka fi wanda bai je da wuri ba samun nasara a wannan al'amuran aiki ne ko saƙonin haka. Kuma shi duk abun da aka ce yana da muhimmanci ya zama kusan wajibi ne ka je da wuri. Saboda idan ba ka je da wuri ba za ka iya rasa wata babbar dama da ka samu. Idan kuma kamar ma asibiti shi ma asibiti idan ba ka lafiya ya zama ma wajibi ka je da wuri. Saboda asibiti waje ne wanda ke da tara al'umma. Wannan ya je wannan ya je kuma kowa bai da lafiya. Kaka idan ciwon haka babba ne kuma ba ka je da wuri ba za ka iya galabaituwa ga layi a gabanka. Amma idan ka je da wuri za ka samu nasara ba tare da ka galabaita ba.

Kana shan magani kullum? Eh, shi shan magani ya danganta da yanayin ya kake. Shin baka lafiya ne haka kaje asibiti kaga aka baka magani ka sha ko kuwa magani ne na yin kanka? Idan magani ne na asibiti, tabbas wannan ya zama dole ka sha shi kullum. Musamman ma ni kamar dai ni bana lafiya, na ɗauki kusan satittika kusan uku ko huɗu haka ina rashin lafiya. To asibiti an bani magunguna sosai kuma har yanzu da su. To domin in samu sauƙi ko idan ciwon ya taso man dan ya lafa nakan sha wannan magani. Maganin an ce biyu safe, biyu rana, biyu dare. Akwai kuma wasu magunguna na hausa waɗanda na malam bahaushe ne zai je ya sassako a gona, ya zo ko ya dafa ko ya jiƙa. To irin waɗannan ba'a son a sha shi, a sha su kullum. Ba'a fiye son ana shan su kullum ba saboda sukan kawo ma wani matsala a cikin jikinka. Dalili shine ba'a tace su aka gwada su daidai da jinin ka ba. Kawai dai ka je ka sassako ka zo kana ta ɗura ne. To irin wannan maganin idan ka cika yawan shan shi zaka iya samun matsala a cikin jikin ka. Amma idan na bature ne, likita ya je ya auna ka, ya ga matsalar da yake gare ka zai iya ma allura sannan ya haɗa ma da wa'annan magungunan. To wannan magani shine idan an ba ka zakai ta shan shi har sai sauƙi ya samu. Idan ka kwana biyu sauƙi bai samu ba shine sai ka koma wajen wannan likita ka sake yi mashi bayani sai ya sake auna ka domin ya baka wannan magani. Shi magani ana shan shi ne domin in ba a lafiya don a samu sauƙi. Ba wai ana shan magani ne don jin daɗi ba. Amma haka kawai akwai kalar magungunan da ake sha kullum wanda ko da mutum baya lafiya zai sha su kamar su Vitamin C. Shi Vitamin C abune mai zaƙi ana yawan shan shi kamar su ORS. ORS shi ma magani ne amma mutane ba su ɗauke shi magani ba. Kawai an ɗauke shi abin ƙarin ruwa ne. Idan ruwan jikin ka ya ƙone zaka sha ORS domin ka ƙara ƙarfi. To shima wannan kamar magani ne. Mutane sun maila shi ruwan dare kusan kullum wani zai sawo shi ya sha da zaran ya ji jikin shi ba ƙarfi. Akwai kuma wani kamar su Epuman. Saffin mu da yawa sina yawan siyan shi su aje. Da zaran sun ji jikin su ba ƙarfi sai su ɗauka su sha. Shima wannan ya zama ruwan dare. Amma ni ban cika shan magani kullum ba in har ba likita ya ba ni shi ba kuma ko da shi ɗin ya ba ni shi sai na ji jikina ban da jin daɗi ban da lafiya kana nakan sha magani kullum.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh tabbas ina shan ruwa mai sanyi amma lokaci zuwa lokaci ba kullum ba. Dalili shine, shi ruwa mai sanyi ana san shi ne kamar lokacin da ake yi zafi, ake yanayi na zafi ko kuma yanayi na aiki. Idan kana yin aiki rana na bugun ka, ka je ka yi kai kawo, ka yi haki, ka yi zufa to wannan ruwan sanyi yana da muhimmanci a jikinka saboda shine idan ka sha shi zai bi jiki ba tare da na jikinka ya ƙone da yawa ba. Idan kuma kana zanna haka nan, duk da haka in kana zanna haka nan ko ba aiki kake ba, idan ana lokacin zafi, yanayin zafi shi ma za ka nemi ruwan sanyi ka sha. Haka idan ana lokaci na azumi ko an yi rana ko ba a yi rana ba ko zufa ta fita jikinka ko ba ta fita ba, yana da muhimmanci ka nemi ruwa na sanyi ka sha domin wannan azumi da ka yi daga safe har yamma ba ka samu wani abu ka ci ba, wannan ruwan sanyi zai sa jikinka ya yi ƙarfi ba tare da kaji kasala ba. Amma idan muna cikin yanayi na sanyi ba yanayi na zafi ba, ruwan sanyi baya daɗi saboda ruwa ma muna tsoron mu taɓa shi. Kamar alwala, idan muka ji ruwa ya yi sanyi sosai lokacin sanyi ba ma son taɓa ruwan sanyi muyi alwala da shi. To kaga a wannan yanayi na sanyi ba ma son shan shi ma, taɓa shi ma ba ma yi, balle mu sha shi. Kuma shi ruwan sanyi shi ke da matsala a rayuwar ɗan adam. Idan ka cika shan shi zai sa maka wani ciwo da ake cewa sanyi ga kuma mura. Ulcer ma ita kanta sanyi, ruwan sanyi shi ya kan tado ma da ita. Amma idan lokacin zafi ne, yanayi na zafi za ka yi tashan ruwan sanyinka. Babu ruwan ka, ba ka da wata matsala ba tare da ya kawo ma wata damuwa ba. Amma idan lokacin sanyi ne tabbas ruwan sanyi ba ma yawan shan shi saboda matsalar da yake kawo mana da kuma damuwar da yake kawo mana. Idan lokacin zafi ne ko da yaushe cikin dare ma za mu iya tashi bacci mu sha shi ba tare da wani fargaba ba saboda lokacin zafi mun san babu mu da wata matsala da shi. Shi ne ma zai ƙara taimaka mana dan lafiyar jikin mu muji, jikin mu ya yi ƙwari sosai.

Kana zama kan gwiwa? Eh, ina zama kan gwiwa. Shi zaman gwiwa abu ne mai mahimmanci kamar lokacin sallah haka. Idan ka zo sallah kaman zaman tafiya, dole a gwiwa ake zama. Haka zalika idan ka je masallaci da wuri, kafin liman ya zo. Bayan ka yi na filfilunka da sauransu. Idan ka ga zaman yana ma wahala, sai ka zauna a kan gwiwarka. Haka zalika idan ka yi bacci ka gaji ka tashi jikinka ya yi tsami, sai ka zauna a kan gwiwarka saboda shi zama a kan gwiwa yana taimakawa sosai wajen rage yawan basir da zama ta baya, ta yanda ba za ka gaji ko ka cutu ba. Haka shi ma zaman gwiwa fanni-fanni daban-daban. Akwai lokuta da yawa waɗanda ko da ba a masallaci kake ba, za ka zauna a kan gwiwarka saboda wannan zama kan gwiwar zai taimaka ma sosai wajen rage wannan zafin mazaunai. Haka zalika idan wajen sallar insha'i ma, wajen sallar insha'i ma idan ka gaji, za ka iya zama a kan gwiwa. Akwai dai abubuwa da yawa, lokuta da yawa waɗanda shi wannan zama kan gwiwar yake da mahimmanci sosai da sosai. Saboda ita gwiwa zaman ta baya kawo matsala, kuma ko da na awa nawa za ka yi a saman gwiwarka, za ka yi ka tashi lafiya lau ba tare da gwiwarka ta gaji ko ta samu matsala ba. Amma shi zama a kan baya yana kawo basir da sauran wasu cututtukan da yawa. Amma shi zama kan gwiwa baya kawo waɗannan damuwoyin da yawa.

Kana kunna sanarwar app? Eh, akwai app-app da yawa waɗanda, lokaci bayan lokaci idan aikinsu ya zo, dole mu sa sanarwa. Saboda idan ba mu sa ba, za mu iya manta wa. Kuma idan wani abu ne mai mahimmanci muka saita a wannan app ɗin, za mu iya rasa shi. Kamar shi application na wanan abubuwan da yawa dai gasanan, su Facebook, su Twitter, su Instagram da dai sauransu. Gasanan burjt, muna saita masu ƙarar sanarwa a duk lokacin da muke amfani da su, a duk lokacin da amfaninsu ya zo mai mahimmanci. Akwai wani abu da ake yi a cikin app, wanda za ka ga, duk bayan ƙarfe kaza, kamar duk goma na safe. Kamar application na, Pi haka, da sauran wasu miners da yawa. Za mu sa masu ƙararar sanarwa, ta yanda ko wani aiki muke a lokacin idan ba mu lura ba, idan lokaci ya yi, wannan ƙararrawa ta application za ta kaɗa. Wanda ko da wayan namu baya kusa da mu, idan mun zo mun ɗauka, za mu ji wannan ƙara, ta sanarwar ko kuma za mu ga alamar, alamar lokacin wannan aiki ya yi. Haka zalika kamar app, app dai da yawa, muna sa masu, muna kunna masu sanarwa. Saboda ita sanarwa abu ce wadda ba, ba, ba mantuwa ba haka. Ko wani abun ce, ko ka sha'afa zaya tayar da kai. Kamar su alarm, da dai sauran abubuwa ma dai da yawa. Muna sa masu sanarwa. Muna kunna masu, sanarwar da, da lokaci ya yi, za su tayar da mu, za su tuna mana.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, shi mataimakin murya abu ne wanda kusan kaso biyar cikin goma ya dace kayi amfani da shi amma kuma kaso biyar ɗin ba zai zama dole ba. Misali, idan ka kasance mawaƙi, muryanka kuma baya fita yadda ake so, baya da daɗi ma'ana, zaka iya amfani da mataimakin murya domin ya saita maka muryanka ta yanda wannan waƙa naka zai tafi daidai da yadda ake so har mabiyan ka su ji daɗinta. Akwai kuma kofa ta waƙawa. Zaka ga wani abun kamar wani af ɗin wani aiki ya samu a ciki, ana so kayi bayani yanda ya kamata. To idan muryanka baya da saiti haka, shi ma nan zaka sa mataimakin murya domin ka samu ka cimma wancan abu. Kuma kamar voice na WhatsApp, shi ma abu ne wanda ya kamata idan muryanka baya da daɗi ko baya da saiti, zaka sa mataimakin murya domin ya taimaka maka wajen yin wannan voice har wanda yayi ma-- abun har wanda ka yima wa ya fahimce ka. Amma mu, mataimakin murya ba mu cika amfani da shi sosai ba saboda da farko dai mu ba masu waƙa ba ne, balla har ace muryar mu baya da daɗi har da za mu nemi mataimakin murya. Haka zalika mu ba ma WhatsApp ɗin ne gabanmu sosai ba, ba yin shi muke yi haka ba. Amma tabbas mataimakin murya wani abu ne wanda ya kamata mutane wasu daga cikinmu suke amfani da shi. Ba ma ya kamata ba wasu daga cikinmu suna amfani da shi sosai saboda gyara alaƙan takarsu da mutane. Idan muryanka baya da daɗi kuma ka kasance mawaƙi to dole kayi amfani da mataimakin murya don ganin ka faranta wa masoyanka masu sauraronka. Idan kuwa ba haka ba, komin daɗin waƙan ka idan ba ka da muryar mai daɗi kuma ba ka sa wannan mataimakin murya ba to masoyanka za su iya janye ma baya. Duk za su tafi su bar ka. Za su koma bayan waninka su ƙyale ka ba tare da wani shawara ba. Amma in ka sa wannan mataimakin murya zai taimake ka, za ka yi waƙan ka lafiya lau, muryanka za ta fito, kduk wani masoyanka har ma wanda baya son ka daga baya wannan waƙa zai burge shi har ya dawo yana shayan ka.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Eh, shi sabon fasaha idan ya zo zai kasance baƙon abu a gare ka. Saboda duk abin da aka ce sabo to za ta iya yiwuwa kamar yau ko jiya aka kawo shi a gare ku. To idan abu ya zo sabo, ya danganta ga yanayin basirar da Allah ya ba ka. Amma dai dam abu na farko da za ka fara yi shine za ka fara tuntuɓarya abun yake, da me ake yi a koyashi, da ƙwaƙwalwa ne ko ku da hannu ko da jiki. Idan abun da ƙwaƙwalwa ne, to za ka fara yin trying kafin ka cimma gaci. Idan kuma ka san akwai wani abu wajen ka wanda ya iya wannan abu kafin kai, za ka iya garzaya wa wajen shi ka je domin ya koya ma wannan abu. Saboda shi koyo in aka ce koyo, ya zama kamar wajibi sai ka je wajen wani ya yi ma ƙarin bayani a kan abun. Ko da ka yi da barbarun ka, yan karambanin ka, ka iya shi to tabbas za ka ga ta wani wajen sai an ci ka gyara. Amma idan ka je aka koya ma wajen wanda ya fi ka sanin abun, ya fi ka sanin ilimin abun, zai koya ma shi yadda za ka bi shi, biyeɗin-ɓiyeɗin, ɗaki-ɗaki ka iya shi. Aka kuma shi koyan fasaha sabo ya danganta da yanayin kalar basirar da Allah yayi maka. Wani sabon fasahar kai da kan ka Allah zai zubo maka ilimin abun. Ai ta mamaki yaya ka iya wannan abun, ina ka koyo? Ai ta mamaki kamar gyaran waya. Shi gyaran waya wani karambani ne wanda ko ba ka je ka koyo ba, in dai za ka kalla sau ɗaya, sau biyu wani abun to ga na uku sai ka ga ka iya shi. Wani abun kuma za ka ga dole he ka je an koya maka. Wani abun a aji za ka zauna a koya ma shi ta yanda za a ba ka kaya ka yi practicing a ga nishin ka iya ko ba ka iya ba. Wani abun kuma dole sai ka je ido da ido ka tinkari kayan haɗa wannan abu. Sannan za ka iya ƙwaiƙwayen kalar shi ko ka yi makamancin shi. Amma mu ta yanda muke koyan fasaha sabo, abu ne na kala biyu. Idan abun a waya yike, ya kama dole sai mun je an koya mana. Kuma abun ya kama dole sai mun koya shi to za mu garzaya a wajen wanda ya fi mu ilimin abun, wanda ya saba da shi, zai koya mana. Idan kuma a waya ake yin shi, za mu ɓata lokaci, mu ɓata dare, mu ɓata rana domin muga mun koyi wannan sabon fasaha a waya. Shi koyan sabon fasa'a a waya abu ne wanda daga kai sai wayan. Idan ka iya karantawa kuma Allah ya taimake ka, kana da fahimta, za ka karanta ka fahimci komi ba tare da kowa ya ji ya gani ba. Idan kuma dole sai ka je an koyo ma, to za ka je ka zauna gaban wanda ya iya ya koya maka ka natsu, ya koya maka ka mai da hankali a kai. Ta yanda idan ka dawo za ka iya koya ma wani bayan ka koya. Duk da wannan abun ba baƙon abu bane ba amma yana so a mai da hankali. In dai aka ce abu ba ka iya shi ba kuma ana so kana so ka iya, to za ka mai da hankali ne kuma za ka je wajen shi wanda ya iya abun domin ka zauna ya koya maka. Wannan su ne hanyoyin da muke koyan sabon fasaha idan ya shigo, ya zamo baƙo daga gare mu.

Yaya kake son zama? Eh, shi zama ya danganta wane kalan zama ne. Zama a office, zama a daki, zama a shago, koko dai zama? Haka nan zama kawai. Shi zama a ɗaki, idan ɗakin naka ya kasance yana da kujeru, za ka zauna saboda ai idan ma zaman ya saka kawo su, dole ka so zama a kan kujera idan a ɗakin ka ne. Haka zalika idan babu kujera a ɗakin ka, dole a tabarma kake zama tun da anan ita ka aje. Kamar shago kuma, shago shi ma haka a kan kujera ne. Amma misalin idan kamar ka yi baƙi su kuma suna da yawa, kai kuma kai ɗaya kuma kujerun ƙwara ɗaya ne, dole duk da ba ka so ka zauna a ƙasa kan tabarmar nan zaka haƙura ka zauna saboda ka yi baƙi a matsayin su na bakinka dole ka karrama su. Idan kujerun ba su kai yawan baƙin ba, dole ka aje kujera ka zauna ƙasa. Haka zalika. Ko a masana'anta ko ma wane waje ne idan ka je inda kake son zama. Yanda kake son zama shine zaman dai da aka saba ka zauna haka raɓasa take ɗaga. Akwai kuma zama kala kala kamar idan ka je masallaci, ka zauna a saman tiles na masallaci. Akwai gajiya idan liman bai zo da wuri ba, za ka sauya wannan zaman ka muskuta. Akwai zaman da ake adunkule ƙafafuwa, a-a-a adunkule ƙafafuwa. Akwai kuma zaman da ake miƙe ƙafafuwa. Akwai kuma zaman da ake kwanta kwantar da ƙafafuwa kamar zamar tafiya ke nan. To a masallaci idan ka gaji da yin wanda ake miƙe ƙafafun, za ka koma wanda kake muskuta ƙafafuwa. Shi wannan zaman ya zama dole saboda gajiya ne. Ka yi zaman minti talatin ba tare da ka je ko'ina ba dole za ka gajiya da wannan zaman za ka muskuta. Amma a haka nan ba masallaci ba ba shago ba a gida, zman da muka fi so shine ka zauna a ƙasa kamar saman tabarma ka miƙe ƙafafu. Idan kuma a teburi ne dama, shi tebur kowa ya san kalan yanda ake zaman shi.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Shi tsarkake gida kamar kala kala ne kuma sai lokaci lokaci wani irin tsarkake gida. Kamar sharar gida haka ko ko goge datti kamar idan yayana ya hau ko ko tsarkake kayan sawa na gida ko ko kayan wanke wanke na cin abinci. Ko wanne zan yi bayanin shi a kai. Shi dai shara shi ma tsarkake gida ne. Idan kaga gidanku ya yi datti, ya yi shara, ya tara shara, ƙurur ƙura haka, za ka fara biyo wa daga cikin ɗaki. Ka samu ƙyallenka, ka bi duk wani lungu da sako da ƙura take, ka fara kakkaɓota. Sai ka sa tsintsiya ka share wannan ƙasan ɗaki. Sai ka zubo sharan waje sannan ka dawo tsakar gida ka share wannan gida. Shi ma sai ka haɗa sharan ka zuba a kwandon shara ka kai waje ka zubar. Haka zaluka kamar kwata. Idan gidan yayi kwata. Zaka samu min jagara da sauransu ko cebur. Kau ya janye wannan kwata saboda kada wani ya faɗa kuma koda ta ishe ku da wari haka ko kuma ruwa haka na bayan gari. Ruwan da ake yin wanka da shi idan ya taru shi ma duk bayan wani lokaci za ka ɗauke shi ka share. Ka share ka tsarkake ka zubar. Kamar kayan sawa kuma haka kamar na cin abinci su kuma kayan cin abinci ana tsarkake su sau da yawa. A duk lokacin da ka yi amfani da su, za ka ɗauke su ka wanke domin kada su bushe. Idan suka bushe za su yi wahalar tsarkakuwa a lokacin. Haka zalika kamar kayan aikin gidan kamar su robobi, buɗakai da duk sauransu. Su ma a duk lokacin da ka yi amfani da su, za ka tsarkake su ka ajiye domin anjima idan ka zo ɗauka za ka yi aiki da su ta cikin daɗin rai ba tare da ranka ya ɓaci ba saboda irin waɗannan kayan da ka yi aiki da su ka bari su ka bushe to a duk lokacin da ka zo ɗaukar su, za kayi aiki da su ranka sai ya fi na kowa ɓaci saboda ka riga ka bari sun bushe dauɗa ta cinye su ta maƙale a jikinsu sai ka sha wahala. Amma su tsarkake kayan gida muna tsarkake su a ko da yaushe ne ba ya ƙirguwa saboda a duk lokacin da muka aiki da su bayan mun gama aikin ba za mu je mu ajiye su ba sai mun tsarkake su. Mun tabbatar da fyas fyas muka ajiye su ta yanda in muka tashi aiki gobe da su za mu ɗauka cikin daɗi dai muyi aiki da su.

Kana fatan samun cinyawa? Eh, kowane ɗan adam a rayuwarsa yana da burin samun wannan cinyawa. Saboda shi cinyawa wani abu ne wanda, yake da sa mutum cigaba a rayuwar shi sosai. Zaka ga wani baya da cinyawa, bai samu cinyawa ba amma rayuwarshi ga tanan dai ga yadda take yau daban, gobe daban, buga buga, tafi yawa a ciki. Amma idan mutum Allah ya bashi sa'a, ya samu cinyawa a rayuwarsa, za ka ga yasha bambam da dukkan sauran mutanen da basu da wannan abu. Haka zalika shi wannan cinyawa abu ne wanda yakan sa mutum farin jini da wasu abubuwa ma daban-daban. Ga farin jini, ga son jama'a, ga iya alaƙantuwa da mutane, ga iya kyautata wa mutane, ga iya mu'amala da mutane. Amma wanda bai sami shi ba, shi ne za ka ga yau daban, gobe daban. Babu wani cigaba, babu wani oppornities, babu wani abubuwa da na cigaba a rayuwarshi. Zaka ga koda yaushe yana na'anan jibge waje ɗaya. Saboda haka ni ina fatan samun wannan cinyawa saboda ko don rayuwa ta ta canza, in yi, in samu wasu damu maki, in yi gaba, in yi daban da sauran jama'a da dukkan wasu mutane waɗanda muke tare da su domin in wuce tsara. Duk wanda aka ci ya wuce tsara za ka ganshi daban yake wajen al'amuranshi da sauran abubuwa ma haka. Saboda haka ina fatan samun wannan cinyawa.